Abu mafi mahimmanci a kasuwanci musamman kasuwancinmu na yau da kullum na farko shine kasan waye kwastoman ka. Sanin waye ƙwastoman ka ko kuma ƙwastomominka shine zai baka dama kasuwancinga kayi riba. Kwastoman ka me yafi bukata kuma halayen kwastoman ka, ya yanayin yadda ya, ya yanayin yadda yake ansa prize a wurinka yake kuma da yanayin kaima yadda zakaje ka siyo. To sanin kwastomomin ka da sanin abun da suka fiso mai tafiya shine abu mafi mahimmanci a kasuwanci.

Eh sometimes haka ina son abinci me yaji saboda wani zubin za ka ji ba ka da lafiya ko wani abinci ko kuma ba ka son abu mai salof haka wanda za ka ji like ba kai kanka ba ka jin dadin tauna shi to amma inda ya ji za ka san eh bakin kinka da taste kuma dai za ka fi za ka ɗan fijin zama comfortable. Abinci dai me yaji gaskiya to in ba rashin lafiya na ke ba gaskiya ban cika san shi ba.

Aiki ya danganta yanda yanayin wanne ne, na sauri ne ko ba na sauri bane ba? Na aiki ba na sauri bane ba, ina tsawa in shirya, in nutsu, iyaka, in ci abinci kafin in bar gida. Amma in irin na sauri ne ana buƙata a yi shi cikin ujila. To zan je, zan tashi in shirya, zan dai shirya in danyi need amma ba zan tsaya cin abinci ba haka ko wasu abubuwan. Zan tafi wajen aiki in na je can nayi, na ci abinci da wasu abubuwan ƙarasa su.

Eh, Hawa, Hawa matattakala, shine ina so like. Ina son in ga gurare haka, ina son in ga cikin gurin, in ga part daban daban shine zan hau matattakala. Amma in wulo lokacin sauri yazo, lifta nafiso in hau lifta zan hau inyi sauri. Amma dai gaskiya abunda nafi so, nafason in hau lifta, lift ta fi.

A'a baya nan, baya cikin. Ina ajiye, ina ajiye shi haka dai baya cika sai na jona shi caji sai ya cika. Kuma ta ɓangaren storage ne kai waya ta akwai, ina harka, ina harkan online business dayawa sosai to like wani zai turo mana hotunan wasu abubuwa like haduwa a gani haka to anan ma za ka yi tsinta storage kuma yake ya cika.

A'a mu yawan dangin mu a gidan mu, mumu mutum goma sha biyu ne. Yaran gida mutum goma, sai kuma masu gida, iyayen mu kenan su kuma mutum susu biyu, mu kuma mu goma. Yawan dangin mu na gida mu goma ne.

Ai ina amfani da hannu duka biyun. Duka hannuna biyun kowanne ina amfani da shi. In ɗaya ya gaji ne, zan mai da shi ɗaya. Amma kowana hannu ina amfani da shi wajan yin aiki, amfani da wayata. Wannan amsar abu, amma dai nafi amfani da hannun dama wajan amsar abu saboda haka aka koya mana hakan mu tasu a gida. Muka ga ana yi.

Eh, san lokacin da nake hutawa a wajen aiki idan na je ina hutawa ne tsakanin ƙarfe daya zuwa ƙarfe biyu. Shine lokacin hutuna wanda a wannan lokacin nake iya zuwa na samu abinci na ci, na ɗau hutawa sai kuma in koma ciga ba dakin aikina.

Ina magance matsaloli wajen aiki ne ta hanyoyi da ban daban. Na farko zan duba matsalar ta yaya ya kamata in warware ta. Sanan in duba menene gurin me ya kamata in mai. Idan abun wanda na gyara ne, to sai an ɗauka an gyara ko a canja. In kuma abun na wanda za a iya tasa ni amai da shi yadda yake, to ba su yi mutum ya kashe kuɗin sa ya siyo wani ba, sai a gyara mai.

Ina ajiye hotuna kan waya ta ne akan normal storage in kuma na wanda nake buƙatar ta ne zai jima mun saboda feature saboda gaba to ina ajiye shi ne a my Google Drive. Ina shiga drive inyi uploading din su shi kenan amma still akwai wayanda suke kan waya ta wanda su ma ina ajiye su ne don amfani na wayar kar in canza wajen.

Gidan abincin da na fi so, na fi son shinkafa. Na fi son ɓangaren gidan shinkafa saboda ni na, na fi yarda da shinkafa saboda na fi yarda da abinci ne wanda ni na fi yarda shi ne abinci ne wanda yake riƙe mun ciki na wanda bana jin yunwa sosai kuma ina jimawa ban kara cin wani in naci.

Ina saita aikina schedule idan na fita karfe tun safe karfe bakwai da rabi zuwa takwas. To na riga na sa kaina zuwa biyar da rabi zuwa shida na dawo gida.

Ita kujera ai tana da daɗi koyaya ne, to ban san wace kalar kujera ake kuke magana a kai ba. Kujerar zama, kujera ta kasuwa. Ni amma dai kujerana tana da daɗin zama. In dagaji akai nake zaunawa in huta.

Ina kula da gashi na ne ta hanyar in wanke shi, na wanke shi da kayan mai na wanke wanke, sannan still akwai man da in na gama na shafa wa, in kan yayi drying ya bushe kuma ina zuwa gurin me haski in ya fito haka a saisaita mun shi dan yayi kyau a'a mun gyaran fuska a'a mun dying.

Mm, a'a, ba na amfani da mataimakin murya. Da murya ta nake aiki a kowane abu. Ba na sa wani abu ko wani mutum ya sai ya yi amfani da wani abu na ya yi murya ko wani abu. Ni kaɗai ne nake amfani da abu na.

Yaya ina jin daɗi sosai. Ranar biyan albashi ina jin daɗi, ina jin farin ciki saboda like nayi wahala, wahala ta kuma ta dawo ta biya ni. To wannan abin farin ciki ne kuma ina godiya ga Allah. Na ji daɗin abin dai mun kuma da ihu dai ba da lokacin da na samu na je ne abin da zan zo aka biya ni inji daɗi.

Yaya sa hannu naku yake? Sa hannu yana kasancewa daban daban. Sa hannu akwai wanda mutane ake, akwai wanda muke na takadda. Akwai kuma sa hannu na taimaka wa mutum don ya samu ya acivin maradinsa, burinsa.

Eh, ina shan ruwan ƴa'ƴan itace. Ina shan ruwan ƴa'ƴan itace musamman ma rake. Ina shan rake sosai, like bana iya ma yakancewa kaina yawan yadda nake son sha shi. Ina sha sosai kuma yana mun amfani a jika, yana wanke oda Alhamdulillah. Kuma sannan yakan wanke mun jiki.

A'a, ina son dai in koya. Ban iya tuƙin mota ba saboda ban iya ba, saboda ban iya ba kuma amma dai ina son in koya saboda tuƙin mota ba abu ne wanda zaka je ka yi shi da kai ba. Dole sai ka tsira ka ba a hankali ka koya sannan ka fara tuƙa amma yanzu ban iya ba.

Yanzu mun fi kwama da madubi a gidanmu sosai. Da dai kam muna da madubi amma yanzu madubin da ke gidanmu, madubin dai da ke gidanmu gaba ɗaya yanzu ba su wuce kwaya huɗu ba zuwa uku. Yanzu babu masu madubi a gidan magaskiya madubi.

A a aidu wani ɗan, a aidu wani ɗan adon na gari yana fatan ya cinye abu, yana fatan cinye wa, yana fatan yin nasara a dukkan lamuransa na rayuwa wanda ke da gobe. Nasara ita ce buɗe, cinye wa abu ne wanda kake buƙaci ka ishi saboda ka samu ƙa'ƙo mutum kan ka ka daina wahala ka samu ci gaba. Kowa ne mutum yana fatan haka kuma ni ma haka ina fata.

Irin tufafin da na fi so na fi son kala me duhu haka, kamar irin su blue. Ina son kalar kalolin nan sun fi min kyau sun fi ɗawo da ni. To ina son kalar tufafi blue, suna da kyau kuma suna da daɗi suna da sabotin yake gani.

Abubuwan da nake tunawa sunada yawa. Ina iya tuna a lokacin da nake zuwa makaranta, in tafi a, inje in tafi da wuri ko kuma ina jin tsoro. Laifi ko wani abin toh na tuna shi wani na yarinta.

Eh ina yin aiki bayan lokaci, ina dawo gida haka. Na gera salo amma aikina nake lokaci na fi in sha unguwa. Bayan na fita wannan wurin haka can da ba. Na fi sha gida idan hassina ruwa haral haba kun haba.

Ai kowace rana ina zuwa kasuwa, saboda ni yanzu ƙaramin ɗan kasuwa ne kuma neman kuɗin nake don in samu cigaba, in samu ni ma in ɗauki wasu su samu cigaba. To ba ranar da na yankema kaina bazan fita ba, as ba wani babban jari ne da ni ba. Ina ƙoƙari in shiga kasuwa in yi harkokina.

Lokacin da nafi wanki gaskiya yana kamawa ne lokacin ina yin wanki da safe ko da daddare amma mafi yawanci wankin rana ban cika yin saba gaskiya. Nafi jin daɗi in yi wankin dare da safiya saboda shine rana ba ta fito balantana ta hana ni ko kuma ta sa mun ciwon kai. Dan haka wankin safe ko na dare yafi daɗi.

Ehm, ina, ina neman izini ne. Like ta, ina rubuta letter, ina haɗa shi, ina rubuta letter ne sanda sai in miƙa wa oga na sama. Shi kuma idan na miƙa mai ya duba zai yi approving in kuma reject ya ce bai so ba. A'a, da zai dai duba ya gani in ya yarda sai ya dawo da ita. Like ya yi approving zan iya zuwa in kuma ya hana shi ma steel zai nuna min sanin ɗin da ba'a yadda ba.

Muna da fanka a rufin ɗaki musamman ma yanzu lokacin zafi da yake son shigowa to kaga kwance tana da amfani sa fanka a rufin ɗaki. He ya sa ma? Mu kasarta saboda ta bamu iska.

Ah ƙware da gaske. Bana ƙetare ƙafafu. Da dai kalmar like takwanta mun amma bana haka. A natse nake zama na, kuma ƙafafu na a miƙe suke. Bana wannan ɗin su, bana barar rajesu su.

Eh, ciniki ana yi a kasuwa daidai gwargwaro. Duda cewa shi ciniki lokaci lokaci ne, kuma ba wai kai ke kawo wa kanka ba, Allah ke kawo shi. To, wannan ana yi daidai gwargwar do ana ciniki a kasuwa. Kwasto momi suna zuwa.

Eh, ai. Ba da ra'ayi a wajen aiki yana zuwa yanayi daban-daban. Yana iya zuwa a yanayin ba da shawara ko kuma gudummowa akan wani abu da ya cushe ko akan abun da ya shige muku duhu kuka kasa gane shi. To yana baya, wannan kana iya bada ra'ayinka kuma an duba ya hau a amsa.